Menene abin da kake tunawa daga yaro? Abin da nake tunawa daga yaro shine idan na tuna yanda yaro ke wasa, wasa ko kuma lokacin da yake wasa da ƙasa ko kuma idan yanda yake, yake suke wasanninsu lokacin da nake yaranta. Idan har ya zo similar kamar yanda na yi wasanni lokacin, to abin da nake fara tunawa kenan. Kaman idan naga yaro a kan keke yana guje guje, to zan yi tunanin, zan yi tunanin lokacin da nake keke, nake guje guje na a keke na. Don haka idan naga yaro yana ƙwallo da suke ƙarami, sai tuna min da lokacin da na yi ƙwallo, kuma da nake ƙarami. Don haka abin da har ka mutu ba za ka taɓa mantawa da shi ba daga yarintan ka. Don haka duk lokacin da naga yara suna wa abu similar ta abin da na yi a yarinta, sai in dibga tuna lokacin da nake.

Kana iya gabatar da rahoto? Eh, ina iya gabatar da rahoto. Musamman idan har abin yana da muhimmanci ko kuma abu ne wanda ake so mutane su sani don amfaninsu don kuma gobansu don kuma da akwai rahoton da za ta bawa mutun a rayuwa, zai ji daɗin shi, zai tunani cewa idan har ya ji rahoton nan ƙila dakwai abin da yake yi. Wallahu mara kyau ne, wallahu mai kyau ne. To wannan rahoton da ka ba da shine zai sa idan me lada ma ne ya yi, idan kuma wanda baya lada ma ne ba zai yi ba. Don haka rahoto in kana, kana gabatar da rahoto mai amfani za ka ji daɗi kuma za ka sami lada ko da a wajen Ubangijinka.

Yaya kake jin hayaniya? Ina jin hayaniya ne a waje ko kuma a cikin gida. Kaman yanzun yanda nake ɗan jin hayaniya a kusa da ni. A can gidan mu zaka ga mutane na ta surutu, suna ta suruta surutai wanda suruta surutan bata da amfani amma zaka ga sun kawai abunda suke yi kenan. In kana inda nike jin hayaniya shine wajen mutane suke ta musu akan abu, akan abu ɗaya, su yita musu ko kuma su suyita hayaniya akan abu ɗaya ko kuma su ta hayaniya akan, akan ƴan ƙwallo ko kuma suyita hayaniya akan abubuwan da bashida amfani. Don haka ba-- hayaniya bai da kyau ko kaɗan.

Me kake yi lokacin da ruwa ke zuwa? Ina yin ƙoƙari naga na tafi gida in da kan lokaci don saboda in yi, in kwashe kayayyaki na musamman lokacin da na bar kayayyaki na a waje ko kuma wanda na wanke su wanda kuma ba na so ruwa ya taɓa su. To zan yi ƙoƙari na tafi gida da sauri, da sauri. In kuma lokacin ruwa ya riga ya riske ni a waje kuma ba zan iya, ba zan iya ƙoƙari ban da komai, to ina samu waje ne in faki, saboda kada ruwa ya buge ni a wajen. Amma kuma idan har ruwa ya zo ina da lema na, to zan cire lema na ne kawai in buɗe shi sai in tafi da shi saboda ya yi mun maganin ruwan. Idan kuma ina gida ruwa ya zo zan iya ɗanko robobi in tara su saboda in samu ruwa, in tara ruwan sama sai su shigo wajen.

Kana kallon taurari da daddare? Eh, ina kallon taurari da daddare saboda taurari suna da kyau sosai, musamman idan kana kallon su cikin dare. Za ka dinga ganin yanda suke, yanda Allah ya halicce su kuma ya ajiye su a sama. Yanda suke da kyau, suke da kyau. Yanda kake kallon su, kana ganin suna kyau kuma ka gan su da yawa. Abun na burge ka. Don haka, wata lokaci ina fito wa inyi ta kallon su. A nan za ka kara ganin yanda Allah ke da ikonsa, kuma yanda Allah ya halicci taurari, don taurari suna da kyau. A ko ina ka gan su, muddin za ka ɗaga idon ka sama ka ga taurari, to za ka tabbatar da kyansu. Kuma don haka ina kallon taurari kuma ina son kallon taurari da daddare don suna da kyau, musamman idan kana kallon su.